Uhm, ina bada ra'ayi na duk lokacin da aka buƙaci na bada haka. Mafi lokaci ban cika yin magana ba sai an bikace na bada layi. Nakan duba abin da ya fi dacewa kuma lokacin da ya dace na bada ra'ayi. Sannan sai in bada. Ta hakan nike bada gudummawana.

Eh nakan kalli inuwa na amma ba ko da yaushe ba. Mafi lokuta idan ina yin wasanni a waje ne haka ina gudu na kn duba gefe in ga inuwa na domin yana burge ni. Amma idan tafiya ne kawai haka nakan cikin gari ko cikin gida haka bana duba da inuwa na a wannan lokaci.

Eh bana shan ruwan 'ya'yan itace gaskiya. Ina dai cin su 'ya'yan itacen amma ruwansu kam gaskiya bana sha. Bazan ce ga ɗalili ba amma dai kawai haka nake ne. Na gwammace in ci su 'ya'yan itacen akan shan su ruwan 'ya'yan itacen kenan.

Uhm, babu adadin yawan da za'ace ga kwanakin da ake wanke tufafina. Ana duba duk lokacin da sukayi datti ne, da kuma wa'inda sukayi dattin sai a fito dasu. Ko dai ni in wanke dakaina ko kuma in kai wurin mai wankewa a biya shi kuɗi ya wanke. Wannan shine tsarin da ake bi.

Maganin gaskiya a ba na karanta jarida. Du wasu labarai da na ke gani, ina ganin su ne a yanar gizo cikin wayana. Na kan ga du wani abun da ke faruwa a doron duniyan. Ni ba ma'aboci karanta jarida ba ne saboda haka ba na karantawa.

Eh kayan ciye-ciye, idan na fahimce ku daidai kuna so ku ce kayan ciye-ciye haka wayanda ake ci domin marmari ba domin yunwa ba mafiya lokuta. Eh ina da kalan wayanda nake ci da yawa. Ba zan iya ware ɗaya, biyu ko uku haka in ce ga su ba. Dan de irin su cin cin, dubulam, alkaki, kayan marmari, biscuit, chakuleti da dai sauransu suna da yawa gaskiya. Su ne irin kayan ciye-ciyen da na ke so.

Eh, ruwan da nake sha kullum, da yake ina amfani da ruwa ne na leda to zan iya cewa a rana nakan sha kaman leda shida zuwa bakwai haka. Amma akwai ran da kaman lokacin da naje wasa na gaji sosai, to a ran nakan sha takwas ko fi haka ma. Wannan shine adadin ruwan da nake sha kullum.

Maganan gaskiya akwai abincin gargajiya da nake so kala daban daban amma wanda nafi so da gaske shine dan wake dan wake da manja da yaji. Tumballi ya sa mai an ganye yake a sama. Wannan shine abincin gargajiya wanda nafi so. Duk da akwai wasu dafan wanda nake so kamar su dambu, gauda da sauransu. Amma shi wanda nafi so ɗaya tilo shine ɗan waken.

Eh tabbas ina iya hawa keke. Dan bazan manta bah koh jiya da daddare na tuƙa keke na goya ɗan abokina a kan keke mun yi tafiya da shi saboda haka ina iya hawa, ina tuƙa wa ko ina jin daɗin tuƙa keke a kowane lokaci.

Kyautan da na fi son bayarwa gaskiya shine kyauta na kuɗi. Saboda kuɗi shine zai iya magance matsalolin da mutum ke da shi kusan kaso saba'in zuwa tamanin haka. Wani lokaci idan za a ba da kyauta aka ba da kyautan wani abu ba, lale ya zama cewa shi wannan da aka ma kyautan wannan abun yana da bukatanshi ba. Amma in dai aka ba shi kyautan kuɗi kuma da wannan kuɗin zai amfani ya sayi duk wani abun da yake da buƙata a wannan lokacin. So shi sa na fi so a ba mutum tsuran kuɗi, shi sai ya san yadda zai sarrafa kuɗin da kan shi.

Ina jin tsoron wasu ƙwari amma ban jin tsoron wasu ƙwari. Akwai ƙwarin da gaba ɗaya ba su da haɗari, sai dai akwai ana ƙyamansu ne kamar su kyankyaso haka, sannan su shazumamu ba illa suke da shi ba. Sai dai kawai baɗai asansu ne a kusa haka. To iren wannan ba zan jin tsoron su amma akwai kuma ƙwari wanda suke da haɗari. Kamar su kunama, sauro dai sauransu. To irin wannan dole a ji tsoron su kuma a kiyaye matsowansu kusa da mutane.

A cikin abubuwan sha wanda na fi so shine ruwa. Eh ruwa shine abinsha wanda na fi so saboda shi ya fi mahimmanci a jikin ɗan adam kuma shi ya fi amfanj shine abin shan da ba za mu iya rayuwa idan bashi ba. Duk wasu sauran abubuwan sha kawai kayan ƙyale ƙyale ne amma muhimmin abin sha dai shine ruwa. Saboda haka mafi muhimmancin ruwa shine na fi so.

Eh tabbas nakan ba da shawara, ba ma wajen aiki ba. A ko ina. Sai dai bana tura kaina in ba da shawara ba tare da in buƙaci hakan daga wurina ba. Nakan jira a tambaye ni tukunna saboda gudun shisshigi ko shiga sharri bashanu. Nakan jira a buƙaci shawarana tukuna kafin in ba da idan zan iya ke nan. Akwai wuraren da kuma na san cewa ba ma fannina ba ne ban da masani a kan shi saboda haka a irin wannan wuraren ba da shawara ma bai taso ba.

A'a, ba na tauna goro. Goro ba abu bane da nake so ko kuma ince ba abu bane da nake ra'ayi. Mafi lokuta na fi son abubuwan da suke da daɗi a baki. Shi kuma goro baya ciki, baya da ɗanɗano mai daɗi gaskiya saboda haka ba na son shi, ba na tauna.

Idan na fahimti daidai, iyo. Ana na nufin iyo a ruwa ke nan, wato iya tafiya a ruwa. Gaskiya bana iyawa, ban iya shi ba, ban koye shi ba amma dai ina da burin koyon na shi. Ina so in ga na iya saboda haka wannan sai na ware mai lokaci na koya. Amma yanzu haka da inda nake ban iya ba.

Am aikinmu aiki ne da a ke yin shi a kullum ranar mako, babu wanda a bai wa shi hutun ƙarshen mako ko wani hutun tsakiyar mako. Ranaku bakwai ɗin nan na mako duk da mu na yin aiki a ciki, sannan kuma yadda mu ke raba wa shi ne idan yau muka yi aiki da safe, gobe za mu da rana. Jibi da yamma ya danganta da yadda ayyukan suka taru. Wata rana kuma za a yi shi da safe da rana da yamma har dare wani lokaci. Idan kuma aikin dare za su yi a ware lokaci ɗaya na rana su yi aikin kawai ya wadata.

Eh yanzu ne? Eh banda taka mai mai wani abu da nake tsoro gaskiya saboda tsoro de kai bai kama da wani halin namiji ƙwarai ba gaskiya. Du wani abu da yake kama da abun da zai bada tsoro, to karya ce a dage kar a ji tsoron shi.

A maganan gaskiya fa na fi son zama a birni saboda anan na taso kuma na saba zama. Saboda haka zuwa ƙauye ko in ce zama a can, inda akwai lokacin da muke son ziyartar su. Zuwa can ma ba a zama ba, zama a can ba a daina ba ziyarar man. Ba abu ba ne mai sauƙi, saboda haka na fi son zama a birni inda nake kenan.

A ba, ba magana wani teburi a wurin aikin, aiki ne da kowa yake yi daga gida haka. Saboda haka kowa zai amfani da wayar shi da ko na'urar shi. So bai buƙatar wasu tebura haka.

Ina gina dangantaka na kasuwanci ne ta hanyar ƙoƙarin nuna ruƙon amana da gaskiya. Idan gaskiya da gaskiya suka haɗu, dangantaka na ƙara ƙarfi.

Ni ba mutum bane ma'abocin shan ice cream da dukan ma wasu kayan sanyi haka. Na fi so abu mai ɗumi haka a jiki kuma ba don wani dalili ba. Ko dan kiyaye lafiya ne. Ina ga cewa shan abubuwa masu sanyi, idan mutum musamman me yawa yakan zamo illa a jikin ɗan adam. Shi sani kiyaye haka.

Ehh, dangantakar mu da shugaban aiki dangantaka ne mai kyau. Saboda zan iya cewa tun da muka fara aiki tare ba mu taɓa samun wani matsala ko saɓani a tsakani ba. Komai na tafiya daidai.

Eh ina sanya hula, hula kala kala. Ina sa hulan sanyi, ina sa hula na kwalliya kaman ƙube haka, da kamar wanda ake ce wa mahadabanci, da wanda ake ce wa labaka jaridce, da wanda ake ce wa ƴar Dubai. Huluna kala kala ne, ni ma aboci sa hula ne saboda yadda yake da yinma mutum kyau da kuma tsarin al'ada na mu.

Eh, maganan so na fi son AC yauwa saboda ya ɗan fi sanyaya wa mutum jiki kuma yafi lafiya a jikin naɗa akan fanka. Shi ne bai sa ciwo kamar mura saboda fanka yakan sa mura gaskiya amma AC ba wannan illan tattare dashi.

A'a bana kunnawa. Kyandir ai ya zama tsohon yayi. Yanzu zai biya a shiga wani gida aka an amfani da kyandir saɓoda abubuwan da aka zo dashi na zamani masu haskaka gida. Shi ne kawar da amfani da kyandir da akeyi.

Am wurare yanda nike zuwa da wuri nike zuwa na saba da wannan horon na halattar wurare da wuri na fi gwammace ni in je in jira, da a je a jira ni. Ba na jin daɗi in ga an haɗa taro ko za ai wani abu ace ni naje latti haka mutane na jira na abun baya mun daɗi.

Eh ina da dabbar gida guda ɗaya, mage kenan. Ko da yake a da maguna zance akwai, to amma yankin da muke ana satan maguna ana farautan maguna. An gama kame su an cinye guda ɗaya ne ya rage ɗan mazurunmu.

Uhmm lokacin da nake jin damuwa, abubuwan da nake yi ba su da yawa. In tabbata ban ma kowa magana ba a lokacin, saboda daga damuwa nan zai iya kai ni ga fushi in yi faɗan abin da bai kamata ba. Nafarko kenan riƙe kaina kar in yi wa kowa magana na biyu kuma in dinga bama kaina haƙuri. In sama rai na ce wa komai mai wucewa ne, shi ma wannan zai zo ya wuce yadda ba shi a baya haka yanzu ma zai wuce. Sannan kuma nakan ɗaure in yi alwala, in yi sallah, in karanta Alqur'ani da yana maganin damuwa sosai.

Kasuwancin da nake yi in baya da buƙatan wani tafiya. Ako ina nike zan iya yin shi. Tun da kasuwanci ne da ake amfani da na'ura, daga gida akwance ma zaka iya yin shi. Zaka iya siya zaka iya siyarwa daga duk inda kake. Muddin wayan ka yana nan akwai caji sannan akwai data, za a iya yin komai.

Eh na kan sanya zance ba ina sawa ba saboda rashin sabon yafi sabon yawan. A cikin kwanaki bakwai na mako baze wuce kwana ɗaya tallin talk da na ke warewa na ke sa tabarau ba, wanda kuma shine ranan juma'a. Amman banda shi ba wanj rana da nake sa tabarau.

Uhm, kayan marmari wanda na fi so shine ayaba. Duk da akwai wasu kayan marmari daban da nake so haka amma wanda dai na fi so shine ayaban ne. Saboda yafi kwantar min da hankali yafi bani abinda nike so nafi jin daɗin cin shi haka bawani matsala tattare dashi.

Yanda nike gaishe da mutane, amm, ina gaishe dasu tare da ladabi da biyayya. Musamman wa'inda nasan cewa suna gabana ko a shekaru, ko a ilimi, ko a matsayi, da sauransu ne. Dole gaisuwan su ya zamana cewa da girmamawa a ciki. Ko da wanda sa'anin juna ne mu bama, ko wanda ma suke ƙasa dani haka, bana nuna ɗagawa ko fariya ko nuna cewa ni ina sama da kai. Kowa ana ba shi nashi daraja. Tunda 'yan adam ba wani ƙasƙantacce da nike kallo, kowa na da mutunci a ido na. Saboda haka zan gaisa da kowa da girmamawa.

A'a bana ware lokaci in zauna in kalli taurari, sai dai wani lokaci idan na fito. Wani abu yasa kaina ya ɗaga sama na kalle su suna da matuƙar burge wa. Na kanda ware sakanni haka sai in kalla a lokacin amma bana yini haka da niyyar cewa yau idan dare yayi zan kalli taurari. Ban taɓa yin wannan ba.

Amm, bana share gida ni akai akai, saidai ace ni yaushe rabon sau nawa nake share ɗakina? Nakan share ɗakina lokaci bayan lokaci, kusan kullum ko duk bayan kwana biyu. Amma sharan gida akwai masu aikin da suke wannan, sai dai idan akwai wani biki da ake gashi a gidan, ko bikin aure, bikin sallah da sauran bukukuwa haka, muna haɗuwa gaba ɗaya mu share ciki da wajen gida.

Eh tabbas ina kulle ƙofa kullun amma ba ko da yaushe ba. Idan na she kullun, kenan ina nufin lokaci na farko da nake kulle ƙofa shine idan zan fita sai kuma lokaci na biyu idan zan kwanta. Waƴannan sune lukutan da nake kulle ƙofa. Inda in zan fita nakan kulle saboda tsaro. Haka duk in zan kwanta in yi bacci nakan kulle ƙofa.

Amm, hanyar shaƙatawa na lokacin hutu bai wuce ɗaya zuwa biyu, na farko shine in zauna a ɗaki in kwanta inyi bacci na biyu kuma in fita tsakar gida da waya na, in zauna kan dakali ina shan iska ina danna waya. Waƴannan sune hanyoyin da nike shaƙatawa bana zuwa wani nesa ko fita wani wurin cewa zan je in shaƙata. Du wani hutana a gida ne ko kuma a haraban gida ko ƙofar gida.

Na fi san shayi sama da kofi saboda zan iya cewa shi kofi ma bai wuci sau ɗaya na taɓa shan shi ba. Amma yawanci wanda nafi sha a ko da yaushe shine shayi. Shi nafi so, shi nafi maraba da shi, shi nafi gamsuwa da shi. Saboda haka ko da yaushe zan ɗauki shayi a saman kofi.

Umm, da kwanakin baya, shekaru da daɗewa nakan je gidan fim inyi kallo amma yanzu bana zuwa gidan kallo, indai fim ne. Abinda nasan ina zuwa in kalla a waje yanzu shine ko ƙwallo amma indai fim ne, gwara in kalle shi a cikin na'urana a gida ko a television a cikin gida, nafi son haka. Bana fita wani gidan kallon fim.

Eh tabbas ina raba abinci da mutane saboda abu ne mai kyau. Akwai temakawa ciki sannan kuma akwai ƙara ƙulla zumunci. Raba abinci tare da mutane mafi yawanci idan aka ci abinci a tari. Aka raba ta har da wasu abincin ya fi albarka. Ba na samun ladan haka fiye da ace mutum ki maƙale shi kaɗai ta ci da kan shi.

Ina iya kunna wuta idan na fahimci kudidi wato wuta dai wanda ake kunna ko da shana ko da laita a murhu haka misali. In wannan ne ake nufi, eh tabbas ina iya kunnawa. Saboda wasu lokuta idan bamu da wutar lantarki haka kuma ana buƙatar ruwan zafi za'a yi wanka ko za'a yi shayi ko za'a yi wani abu haka to nakan kunna wuta domin a dafa ruwa da shi. Wasu lokuta ma idan za'a yi girki shima babu gas a inda aka saba ko kuma wani girki ne wato tabbas ana samun babban murhu kuma ina kunna wuta a nan wurin.